Wayar da na ke amfani da ita, ita ce wayar Redmi 14C. Waccannar waya ta na taimako na wurin ɗaukan darussa da zan amfanar da kaina ko darussa da zan ilmantar da yara manya ko ƙanana. Har ila yau takan taimake ni waccannar wayar domin kiyaye ko in ce riƙe abubuwa wanda na ke so su zauna a kan waya ranar da buƙatan shi ya taso, zai min amfani.

Eh ina cire takalma a cikin gida idan zan shiga ɗaki domin shine tarbiyya. Idan kuma a tsakar gida ne ko a harabar tsakar gida nakan yi yawo da takalma don kauce wa abu ko kwayoyin cuta ko ƙafa ta lalace da fashi da faso da zage-zage da sauransu. Shi ne kiyaye lafiya.

Muna da madubi a kala kala uku a gida. Da wacce muke bari a cikin ɗaki, da wacce muke barin shi a bayi don yara maza, da kuma ƴar ƙarama me haɗe da fodan fanke-ke da muke sawa a cikin jaka mu na mata. Da in mun tashi fita, mun ƙada duba fuska mu saboda share ƙura da ɗan ƙara mai da hoda a fuska muyi kyau.

Eh ina son karanta littafai kuwa, musamman littafai wanda ya ƙunshi ilimi da darussa masu amfani. Daga nan na kan so lokacin nishaɗi in karanta littafai wanda suke ƙunshe da ƙisosi wanda zai amfani al'umma kuma ya wayar da kansu na zamantakewan yau da kullum.

Inda wahalan take kenan, naka in iya jefa dutse nesa, amma zai iya yiwuwa inda na jefa dutsen ba zai kai nisan da ake bukata ba. Amma jefa dutse ne naka in iya jefawa, ya danganta ga kusa ne ko ne nesa, ko in dace ko kuma in gaza.